Ni dai yawanci ina amfani da matashi ɗaya idan zan yi barci. Domin a ganina matashi ɗaya ya isa, ya isa ya ba, ya ba kai da wuya goyon baya yadda ya kamata. Idan matashi ya yi yawa wani lokaci wuya kan yi laƙwashe sosai wanda zai iya sa mutum ya tashi da ciwon wuya ko jin gajiya a jikinsa. Saboda haka ana ƙoƙari amfani da matashi wanda baya da tsayi sosai kuma baya da laushi fiye da kima. Domin, domin kai ya z-

Ni dai yawance ina wanke tufafi sau ɗaya ko sau biyu a mako. Gwargwadon yadda tufafi suka taru da kuma irin ayyukan da nakeyi a mako. Idan mutum yana yawan fita ko aiki a waje, tufafi kan taru da sauri. Don haka zan iya wanke su sau biyu a mako ko sau uku. Amma idan ba a yawa fita sosai ba, wani lokaci sau ɗaya a mako ya isa, kamar ran sati aka. A ganina yanada kyau a wanke tufafi akai akai domin tsaf.

Idan zan tara ayuka da suka fi muhimmanci, ina fara da tunani akan abin da ya fi gaggawa da kuma abin da zai fi kawo amfani a gaba. Wato ina tambaya kaina wane aiki ne dole a yi yanzu kuma wanne zai iya ya jira kaɗan. Wannan yana taimaka min, yana taimaka min in banbance tsakanin aiki mai muhimmanci da kuma wanda ba shi da gaggawa sosai. Sau da yawa ina rubuta ayuka da nake da su a takarda ko a wayata, domin idan sun kasance a rubuce yana fi sauƙi in, in, in sa su a gaba domin kuma in tara su. Bayan haka ina fara da aiki da ya fi wahala ko wanda yake da wa'adin kamala shi da wuri. Idan na fara da abu mai muhimmanci zai, zai rage damuwa daga baya kuma zai ba ni ƙarin lokaci da so, da sauran abubuwa. Haka kuma ina ƙoƙari raba lokaci. Misali in ba, in ba wa wani aiki lokaci na, na musamman domin kada sauran abubuwa su katse shi. A ƙarshe ina, ina duba abin da na kamala a ƙarshen rana domin in ga, in ga ko na yi amfani da lokacina da kyau. Wannan tsari yana taimaka, yana taimaka min in kasance cikin tsari, in rage rikicewa kuma in tabbata cewa abubuwa da suka fi muhimmanci sun samu kulawa da farko.

Eh, ana iya jurewa barkono mai yaji, amma dukda haka aƙwai iyaka. A al'ada, a yawanci abincin mu na gida ana amfani da barkono sosai, musamman a miya ko a tuwo da akaci. Saboda haka mutane da yawa sun saba da ɗan yaji a abinci tun suna ƙanana. Nima idan abinci yana da ɗan yaji ba matsala bace a gareni. A gaskiya ma wani lokaci yana ƙarawa abinci daɗi. Barkono kan, barkono kan sa abinci ya zama mai ɗan zafi kuma haka, haka kan sa mutum ya ji kamar ɗanɗano abinci ya fi, ya fito sosai. Amma idan barkono yayi yawa ƙwarai har yana sa baki ko makogoro suyi zafi sosai to nima zanji wahala. A irin wannan yanayi yawanci mutum kan sha ruwa ko yaci wani abu mai laushi domin rage zafi. Wasu mutane suna matukar so barkono mai yaji harsu ƙanƙara shi da gangan a abincin su. Yayin da, yayin da wasu kuma ba sa iya jurewa ko kaɗan. Don haka a wurina zance ina iya jurewa barkono amma inaso ya kasance a daidaito, a daidaito. Ba kaɗan sosai ba kuma ba yawa har hana jin daɗin abinci. Kuma ba kuma yana har, yana yi harya hana daɗi abinci.

Ni yawanci ina amfani da jaka mai sauƙi amma mai ɗaukar kaya da kyau kamar jakar baya wato backpack. Ina so irin wannan jaka saboda tana da sauƙin ɗauka kuma tana raba nauyi a baya yadda ya kamata. Idan mutum yana tafiya makaranta, aiki ko wani wuri da zai ɗauka littafai ko kwamfuta, jakar baya tana da amfani sosai. A cikinta zan iya sa littafai, takardu, wayata da wasu ƙananan abubuwa kamar alkalami ko caja. Wani abu da nake kula da shi idan zan zaɓi jaka shine ƙarfinta da kuma yadda aka tsara aljuhunta. Ina so jaka da ke da aljuhu daban-daban. Domin haka yana sa in tsara kaya cikin sauƙi. Misali, a samu wuri na musamman don kwamfuta na, wani don takardu kuma wani don ƙananan abubuwa kamar su caja su wayoyi haka. Haka kuma ina so jaka da ba ta da nauyi sosai amma duk da haka tana da ƙarfi domin ta jure amfani na dogon lokaci. A ƙarshe, jakar, jakar da mutum yake ɗauka wani lokaci tana nuna salon rayuwarsa. Wasu suna son jakar hannu, wasu kuma jakar baya. Amma wurina abin da yafi muhimmanci shine kasance mai amfani.

Ina iya ba da barkwanci domin barkwanci wani bangare ne a hira da nishaɗi a rayuwa yau da kullum. A al'ada, barkwanci yana taimakawa mutane su yi dariya su kuma manta da damuwa na ɗan lokaci. A wasu lokuta, idan mutane suna zaune tare suna hira, barkwanci kan sa yana yi ya zama mai daɗi da anashuwa. Amma duk da haka, yana da muhimmanci a yi barkwanci cikin hankali domin kada ya zama abin da zai bata rain wani. Misali, akwai barkwanci masu sauƙi da mutane ke faɗi a tsakanin abokai.